Ku gaya mana game da lokacin girbi. Aaa lokacin girbi ya danganci lokacin da ka shuke amfaninka a gonan ka zuwa ga lokacin da yake kamawa, a wato amfani a girbe wannan amfani. Misali kaman ta gefen yankin mu damuna takan kama a watan, watan biyar wato ainahin watan mayu kenan. To wannan lokacin ne aa ruwa take ƙarfi. Idan ruwa tayi ƙarfi a wannan watan farkon abun da zaka samu ake shukawa shine agushi. Saboda shi bai cika bai da buƙatar ruwa sosai da sosai. To shi a wannan lokacin in aka shuka shi, dudu wata ɗaya wata biyu kafin dai ruwa yayi ƙarfi. Dan yanzu an ma gama cirewa muna watan aa watan takwas muke yanzu. To kaman shi anfi cire shi daga watan takwas farkon watan takwas ƙarshen watan bakwai ake cire shi. Sai kuma muce gyaɗa kuma. Gyaɗa shima abu ne wanda ake shukawa a watan, watan shida. Sannan shima a watan takwas an fara cin moriyansa. Haka zalika abinda ya shafi kaman masara ne masarane shine sai an kai irin watan shi watan tara. Ƙarshen watan takwas watan tara lokacin ake girbe ta. Kuma asali kuma wayanda sai an shiga can ciki ciki kuma shine kaman shinkafa. Shinkafa sai an kai watan goma watan sha ɗaya wani ma har farkon watan sha biyu kafin a cire shi. To nan kuma masu taimako ya danganci girma da faɗin gonar. Idan gona ba girma aiki ne wanda mutum ɗaya biyu za su iya yi to ana iya yi. Idan gona na da girma yawanci ma'aikata ake ɗaukawa. Wanda zasu zo suyi wannan aikin. Sam musaman kaman na shinkafa. Shinkafa aikinsa yafi yawa. Shinkafa zaka yankata in ka zo ka yankata kafin a shanya ta in ta bushe kafin a zo a buga. To shikan gaskiya aikinsa yana da ɗan yawa kuma abu ne wanda dole sai an ɗauki ma'aikata. Amma ta maganar taimako ya danganci girman gonan da faɗin gonan da sauransu. Shine yake aa abun la'akari kenan in na zo wurin yin aikin gonan kenan.

Ya ya rayuwa take sauyawa don mutum ya koma birni. To asali na ni dai ba wanda mazaunin ƙauye ba ko kuma muce mazaunin alƙarya ba. Saboda haka wataƙila dai wance dai zan amsa tambayan abisa wanda yaje dai ƙauye yaje yayi zaman kwana ɗaya kwana biyu ya dawo. Rannan in dai kuma tawannan fuskan ne zuwa ƙauye dama abu ne wanda kai da kai kwana biyu baka je ba ko kuma kaina baka taɓa zuwa ba. Zaka ji kana marmarin zuwa. Zaka ji kana marmarin zuwa sosai da sosai. Sai in kaje dai kayi kwana biyu ga wanda be saba ba sai ji ya fita kansa. Wanda kuma dama ka zo ne ba daɗewa zakayi ba. An karɓe ka da daban girma da girmamawa da abubuwa kala kala. Sai kaji kawai kamar kar kabar ƙauye. To amma dole ana tafiya ana tafiya sai kaji kawai kana so ka dawo. To birni dama gaskiya yana da abubuwa da yawa ba'a haɗa shi da ƙauye. Rayuwan ƙauye daban, rayuwa ta birni daban. Daga ciki shine wayewa. Wayewa da ake da shi a birni ya fi wanda ake da ita a ƙauye. Ilimi da ake da shi da ake da ita a ƙau-- a birni tafi na ƙauye. Dukkanin abubuwa na ƙauye da na birni daban ne. Wataƙila abun da ƙauye zasu nuna wa birni ina tunanin dai ta gefen wadatuwan abinci ne da kuma wadatuwan fili da kuma irin da yi, yin abu dai a bisa sirri haka da sauransu. A tunanina ke nan tuna dai dama ba adawa kowa yana sha'anin sa haka da sauransu. Cikin gidansa da sauransu duk da dai kowa ya san kowa a ƙauye kenan. To tabbas dama idan zaka koma birni rayuwan daban take kamar da na faɗa. Ilimi ya bambanta su, jahilci ya bambanta su, ah zamantakewa ya bambanta su, mu'amala ya bambanta su, nema, sana'a dukkanin abubuwan nan ya bambanta. Saboda haka misali ma zaka iya ka samu wuce ɗari biyar. Idan ɗari biyar zai maka kwana biyu ta abinci ma a ƙauye misali to ta yiwu bai wuce maka kwana ɗaya a cikin birni ba. Bai wuci yama kwana ɗaya ba. Mu'amala ma yana canza tun da a, a ƙauye zaka samu akwai girmamawa sosai da sosai. Ta wanda ta yiwu ba zai yiwu ka wuce wani lungu ko sako na ƙauye ba batare ta ka gaida mutune wurin ba da sauran su ba to amma kai ka gani dai har a cikin birni ne wannan duk ba wajibi bane a kanka. Na kai ka wuce mutum ka wuce lafiyan ka lau ba tare da ma ka nuna sanin shi ba haka da sauransu. Haka ma wasu abubuwa irin sana'a, ah kyautatawa da sauransu wannan duka ya bambanta mu. To dama mutum yazo ƙauye zai koma birni daga ciki abun da yake murmuri shine yayi yaga ya tafi. Wataƙila ya bar wani abu wanda a ƙauye bai isa yaje tafi da shi ba. Kamanni a wancan lokacin misali ah na'urana na wasa wato game kenan. Misali PS. Kaga PS ba abu bane da zaka kai ƙauye ma. Yaushe ma ƙauyen ta samu wutar ballanta na har ka buga. To yana daga ciki abun da zakaji kawai kana murmuri ka koma kaje ka ci gaba abun ka. Wani marmarin kuma abokanai ne. Kasan yanzu an ɗan kwana biyu da abokanai kana barbari zaka koma gida ayi hira ga abun da ya faru kaza da kaza da kaza. Da dai sauran wasu abubuwan marmarin. Sanan kuma da gaskiya abubuwa ta gefen sauƙi ya bambanta. Abu a sauƙaƙe suke a ƙauye ba za'a haɗa ba ma da birni. Shawara anan kuma bana ga abu ne wanda zata iya canza anan kusa saboda kowanne yana da dalilinsa. Shi ƙauye na ɗaya mutane basu da yawa kamar birni. Na biyu kuma shi a ƙauye kusan kowa yana sama ma kanshi abunda zaici ina bada misali da abinci ne. Shi kuma a birni wannan kuma ba haka bane.